Ina fi son zama a kan tsayuwa. Duk da wani lokuta da yawa ina gajiya da zaman, amma hakikanin gaskiya, na fi son zama a kan ta tsayuwa. Yauwa zama ya fi min daɗi akan in daɗe a tsaye.

Kwarai ina yin amfani da matashin wuya amma ba mai tudu sosai ba, saboda idan na yi amfani da mai tudu sosai wuyana yana rikewa ya ƙage. To wannan dalili yasa nake yin amfani da na auduga ba mai tudu sosai ba tabbas ina amfani da matashin wuya.